Ni na kasance ina musafaha da mutane domin musafaha tana daga cikin cikar kamala na ɗan adam. Musafaha kamar gaisuwa ne kuma addini ta umarce mu da mu riƙa musafaha da mutane ta hanyar miƙa masu hannu muna gaisawa cikin aminci. Musafaha tana daga cikin abubuwan da yake ƙara zaman lafiya a cikin mutane, tana ƙara danƙon soyayya kuma tana ƙarawa kowa da kowa son juna.

Ni na kasance ina tsallen igiya sanda nake yarinya domin ina cikin, ina daga cikin wasu suka da yara ke yi wanda za ka ga an sa igiya wannan ya riƙe, wancan ma ya riƙe sai ka yi ta tsalle igiyan ana bi da shi ta ƙarƙashin ƙafanka kana tashi sama, igiya na bi ta ƙasarka ta haka ta haka har a samu ai ta wasa ana samun.

Share gida yana daga cikin hanya na tsaftace gida. Ina kasance ina share gida ne sau ɗaya a rana domin bani da yara wanda za su ɓata wurin a kankari. Don kana da yara shine za ka ga binibini kaɗan gida yayi datti, dole ka kawo tsintsiya ka share shi bayan awanni. To ni na kasance bani da yara daga ni sai maigida na muke zama don haka sau ɗaya nake share gida a yini.

Abun da yafi muhimmanci a kasuwa a zamanin nan da muke ciki shine cikar amana. Cika amana da kuma gaskiya da kuma duk wani abun da zai kawo duk wani a'inci a kasuwanci, mutum yayi kokari yasan duk yanda zai yi, ya nisance abun nan. Kasuwanci tana buƙatar mutum ya zama yana da amana da kuma riko da gaskiya da kuma bada kaya wayanda suke da kamala, kaya masu kyau ba kayan jabu ba, ba fake kaya ba.

Ni na ƙasance ina taimakawa wa mutane ne ta hanyoyi daban daban. Na ɗaya, in naga kana cikin wani hali wanda kake buƙatar shawarwari ko kuma kana buƙatar, em, irin a nuna maka hanya to nakan ɗauki lokacina domin na baka shawarwari masu daɗi wanda zai taimaka maka. Sannan kuma in naga mutum yana a halin aula'i kuma ina da ɗan abin bayarwa to nakan ba da iya abin da zan iya bayarwa, ko ta hanyar abinci ko ta kuɗi ko ta magunguna ko wani abu dai makamancin haka. Taimakawa mutane yana da amfani sosai domin yana daga cikin cikar amala na ɗan mutum, na ɗan adam.